Wutar lantarki a yi tararrabu kashi kashi, kamar akwai wanda suke amfani da mita ta wutar lantarki. Ma'ana wani abu ne za a samu kamar asusu wanda za ka na yi maye, za ka na yin siyan coin duk wata za ka na sami shi ki ka samu wuta. Akwai kuma wanda suke shan wutar lantarki ta ɓangaren gwamnati wato NEPA. Su akwai wanda gidan yanayin shan, yanayin abubuwan da suke jan wuta a gidanka. Yanayin kuɗin wutar lantarki da za ka biya kamar dai gidan su Musa abokina saboda ba su da wasu kayan jan wuta da yawa a gidansu su, suna biyan dubu goma duk wata. Akwai Usman abokina su ma gidansu da suke dai suna da ɗan kayan jan wuta da yawa. Suna da kayan jan wutar lantarki da yawa a gidansu suna biyan kusan dubu sha takwas duk wata. Mu kuma gidan mu wada yake muna da ɗan kayan jan wutar lantarki muna biyan dubu sha shida duk wata. Shi ne inda yanayin wutar, inda wutar lantarki ta rarrabe ayyukan mu kuma.

Yanayin yadda muke sadarwa mu a wajen aikinmu ƙarami yana jarum baɓba. In ka zo kullum da safe in ka zo ka tarar da maigidanka ko ma shi ko ma dai kai zasu zo in ya zo birin ka zaka je har inda yake wajen aikinshi da yake azumi zaka je ka gaishe shi. Muna da kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da wanda muke aiki tare da su. So mu yanayin sadarwar mu a gun aiki gaskiya muna jin daɗin mu'amala da junanmu saboda kowa a cikinmu yana girmama yana bawa kowa girmanshi yana girmama nagaba da shi. Hatta mu da muke na ƙasa ma iyayen gidanmu suna girmama mu daidai gurgwado.

Eh ina biyan kuɗi ta waya mana. Kaman siyan katin wutan lantarki, kaman biyan kuɗin makaranta na ni da ƙannena, da kuma irin siyan katin waya, siyan data. Ina biyan kuɗi da yawa sosai ta waya, ta ɓangaren famfon ruwa. Ina, ina je banki maimakon in bada kati a cire zan tura ta kuɗi ta waya. Wannan ma duk yana ɗaya daga cikin dalilin da sa ni ke biyan kuɗi ta waya ta.

Eh ina yin aiki bayan lokaci kuma ina nadawo daga wajen aikina. Ina huta a gida naɗan ci abinci naɗan samu na ɗan huta dai sosai. Ina taya mahaifiyata aiki bayan musu kara kamar lokacin da na da da wurin aiki ke. Ina zan taya ta aiki kuma aikace aikacen gida kafin sai in fita in je in yamma tayi in fita in je in ɗan yi bawul abubuwa da ya makamancin haka.

Ina iya, ina iya busa tsaki manam ban san tsakin dai ko wanne kuke nufi. Ban sani ba ko tsaki ne wanda ake samun shi daga cikin gari kuke nufi. Ban sani ba ko tsaki wanda mutum yake yi idan ambata mishi dai. Ina cikin wanda ake samun shi daga ɓangaren abinci, ɓangaren su gari. Wannan mu al'adar mu ta Hausa, ɓangaren ya danganci ɓangaren madafa to kuma ɓangaren madafa yawanci mata su suka fi iya aiki dashi. In kuma tsaki ne wanda ake, wanda mutum yake yin ambata min rai ina yin tsaki sosai ma musamman ambata min rai ina yin tsaki sosai sosai in ambata min rai amma.

To, a dai yanda na fahimci wannan tambayan naku, kamar kuna nufin matashi na kwanciya ne. Matashi na kwanciya, wufe nufi ina amfani da matashi na kwanciya guda biyu, ɗaya bisa kaina, ɗaya kuma bisa ƙafofina. Ina ɗaura kai a guda ɗaya, ɗaya kuma ina daga kafana na ɗaura akai saboda yanayin kwanciya. Yanayin da zan sami kwanciya sosai. So ina amfani da matashi guda biyu ne.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na sosai, saboda wani lokacin ina iya zuwa in nemi inda na ajiye. Ainihin bayanan irin ijiye sun yi nisa sosai ko kuma kwafin bayanai ina iya ajiye su a waje mai sauƙi. To kaga, dole zan ajiye kwafin bayanai na. Ina ajiye kwafin bayanai na, ina iya amfani da su a ko wane irin lokaci.

Saboda yake dai mu maza ne yanayin launin labulen mu da dai labulen mu blue ne amma da yake saboda yanayin ba a wanke shi yayi datti sosai. Launin labulen mu ya canza saboda yanzu babu ma kala da za a kira launin labulen mu. Yanayin dattin shi da yanayin abubuwa ne ya makamanta shi. Sai launin labulen mu yanzu shi ba baki ba shi ba blue ɗin da ya saba ba kuma.

Toh nide ta bangaren tufafi gaskiya na fi son manyan kaya, saboda mu wa al'adarmu ta Hausa manyan kaya sune cukon mutunci kuma a musulunci ma manyan kaya sune cukon addini. Suna yi wa mutum kyau sosai. Wanda in ka sa manyan kaya, duk inda ka je za a fi ganinka da daraja. Isa yake san manyan kaya sosai fiye da ƙananu gaskiya ni a al'adarmu ta Hausa. Shiyasa kullum ta Allah in zakaganni, zakaganni cikin shiga mai kyau, zaka ganni sanye da manyan kaya na harda hula da takalmi na da su agogo na zaka ganni cikin shiga tsaftsaftsaf mai kyau. Saboda ko a addinance ma manyan kaya sun fi yi wa mutum kyau. Ga kuma al'adarmu bugu da irin al'adarmu ta Hausa. An fi in an fi ka sa manyan kaya an fi ganinka diddaraja fiye da wanda ya sa ƙananan kaya ko wanda ya sa gajeren wando ko irin sude kayan bol haka dai kayan dai da babu da ba irin dai na al'ada Hausa ba ne. Gaskiya na fi jin daɗin manyan kaya sosai da sosai, ni kam gaskiya.

Gaskiya ina tuna abubuwa mai yawa da yarinta ta. Musamman ma irin abubuwan da nayi na baya wanda i a yanzu haka bazan iya yin kalansu ba. Irin wannan abubuwan ina iya tunasu kuma musamman yanzu in kana kallon yara wanda ka fi su a haife ko wanda aka haife su kanana. So zaka ga abubuwan da suke yi wanda zai na baka dariya wasu zai baka wanda zai saka wani darasi da zaki iya suɗe haka. Wanda dai kai da kake babba a yanzu baza ka iya yin kalan wannan abun ba. So irin wannan abubuwan suna sa ina iya tuno yarinta na gaskiya. Saboda bazan manta ba a kowane lokaci ina yaro na je na ji ciwo abubuwa dai makamanta waɗannan dai. So wannan dai yanzu dai duk za a kiyaye irin wannan zan dai an samu an dan manyanta kadan So dalili kenan gaskiya ina tuna irin wannan abubuwan a yarinta na sosai gaskiya. Sannan akwai abubuwan da ka san yaro in yayi babba ko yaya ne babba shi bazai yi shi ba. So ina tuna irin wannan abubuwan sosai da sosai gaskiya.

Gaskiya da yake mu gidanmu babban gida ne, gaskiya gidanmu ba ƙasa ne da mu ba wai irin simintin nan wanda ake sissiye shi, wanda ake haɗa shi da duwatsu. Wannan abu da ake ce mai ɓangore. Gaskiya ba ƙasa ne da mu ba. Wasu gun akwai siminti, wasu gun akwai duwatsu to irin dai ire-iren kalar waɗannan abubuwa. Gaskiya gidanmu da yake babban gida ne, ba mu da ƙasa a ciki gaskiya. Shine yasa. Ba za a bar ƙasa ya zauna a cikin gidan ba saboda muna yawan gyara shi. In ba a yawan gyara ne shine zakaga ƙasa tana zama. Amma da yake mu muna yawan gyara a kai a kai, gaskiya to babu ƙasa ko kaɗan ma a cikin gidan gaskiya. Irin dai abun nan ne na siminti haka deh wanda ake sissiye su to shi kuma wannan indai ƙasa shi ƙai da ƙasa ma, baruwanka da kasa acikin gidan ka tin indai ƙasa irin wannan abun kuma.

Gaskiya ya danganta da yanayin da na kwanta. In ban in na kwanta da wuri ina tashi irin ƙarfe takwas baƙwai shida haka ne. In ban kwanta da wuri ba kuma ina kwanta irin wajajen goma ko goma sha ɗaya zuwa sha biyu haka na iya kaiwa irin ƙarfe tara goma, duk ban tashi a bacci ba. To dai ya danganta da yanayin lokacin da na kwanta so kuma akwai dalilan da suke sa bana kwanta da wuri kamar in nayi aiki in ina aiki haka a lokacin so bazan kwanta da wuri ba. In bana aiki shine zan kwanta da wuri ko kuma ina gama aikina da wuri. Shine kuma akwai dalilan da suke sa in kwanta da wuri shima in ina so zan yi wani aiki da safe so zan kwanta da wuri saboda in samu in tashi da wuri inje in gama wannan aikin na wa. Shine daliluka na kenan saboda so lokacin tashi na daga bacci ko farkawa na kala kala ne gaskiya ya danganta da yanayin da na kwanta ko yanayin da na samu kai na a ciki.

Dudda dai ban fahimci tambayan naka ba, ban san ko ana nufin ina iya ɗinka tufafi da kaina ko kuma ina iya siyan tufafi a ɗinka mun ba ko ba. Indai ina ɗinka tufafi da kaina ne, eh ina iya yin siyan tufafi in kai a ɗinka mun, sosai ma don kuma ba zan manta ba, jiya da shekaran jiya ma na je na sayi tufafi na gaya mun ɗinka mun sosai da sosai. Kuma batun ɗinka tufafi ne, eh na dai fara koyon yadda ake ɗinka tufafi amma har yanzu ban ƙware ba gaskiya. Ma na fara koyon yadda ake ɗinka tufafi sosai ma kuma ina sa ran nan da wannan lokaci kaɗan zan samu ƙware Gama nan da wata ko wata biyu zuwa wata uku haka zan samu ƙwari sosai yadda ake ɗinka tufafi. Inda ina samun dama ina zuwa kullum ina koyo don koɗa zuwa na samu. Na je, jiya ne banje amma yanzu kam na je hakan jiya ma na je saboda ina zuwa don gobe ma ina sa ran zan je. Kuma kullum ina zuwa zuwa ina zuwa na je in koyo yadda ake ɗinka tufafi. Kuma ni ne nima ina siyan tufafi a shagon da nake koya ana ɗinka mun shine yasa.